Wane irin, wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu mai ƙamshi mai gyara fata daidai gwargwado. Ina amfani da sabulu mai kumfa mai ƙamshi wanda ke fitar min da jikina idan nayi amfani dashi sannan nakan yi amfani da sabulu mai ƙanshi domin bayan na yi wanka, na rinƙa ƙamshi.

Kana iya dafa abinci? Eeh na iya dafa abinci. Ina iya dafa abinci domin ni matar gida ce, ni nake dafa wa 'ya'yana da maigidana abinci. Kuma idan na dafa abinci na suna ci su cinye su ƙoshi, suna santin abincin. Eh, na iya dafa abinci mai daɗi.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata sau babu adadi a rana. Ina amfani da ita da safe, da zarar na tashi daga bacci domin yin karatun Kur'ani da kuma addu'oi na. Sannan ina amfani da wayata da rana domin yin ayyuka na da ke gabana kuma ina amfani da wayata a kowane lokaci domin amsa kira da tura saƙo.

Yaya kake kula da gashin ka? Ina kula da gashina ta hanyar wanke shi da tsaftace shi a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Bana bari gashi ya tsufa da kitso a kaina. Ina shafa mishi mai na wanke shi, a duk lokacin da na gaya yi datti. Sannan na kitse shi na tabbatar na tsaftace shi, domin zama cikin tsabta.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Na fi son zama a birni. Domin birni akwai ci gaba kala kala, akwai makarantun zamani, shagunan zamani, harda abincin zamani. Akwai ci gaba mai yawa wanda mutum zai amfana. Na fi son zama a birni fiye da ƙauye.

Ya ya kake jure wa zafi bana iya jure wa zafi, saboda zafi yana takura mini a lokuta da dama. Yanayin zafi ba abin so ba ne. Idan har zan iya zama a cikin zafi sai ya zama na akwai fanka ko akwai AC ko akwai wani abu da zai kore min zafi. Bana jure wa zaman zafi.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ba abun da nake shirin yi a ƙarshen mako fa, ce abun da na shirya nake yi kuma duk mako. Zan yi wankin yara da wankin unifom ɗinsu a wanke kuma a goge. Za a tsefe kai a wanke domin a je a yi kitso a sabunta kitso. Sannan kuma idan ina da kuɗi zan yi tafiya gidan iyayena domin na gaishe su.

Wane launi ne jakarku ta kuɗi? Jakata ta kuɗi, jakata da nake zuba kuɗi kuma jakata da nake so saboda ina zuba kuɗi a cikin ta, launin baƙa ce. Ina son jakata. Ina amfani da jakar zuba kuɗi na ne launin baƙi domin launin baƙi yakan daɗe bai yi datti ba kuma ko ya yi datti ma. Baya nuna dauɗa.